Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki, musamman horaswa na yanayin yadda zamuyi inganta ayyukanmu da bada horo akan shawarwarwari da dai sauransu.

Wane kayan marmari kake fi so? A kayan marmari gaskiya nafison kankana sosai, sabida bana, bana awa shida ban sha kankana ba. Sannan kuma ina shan lemu da abarba da ayaba. Amma dai duk a cikinsu kayan marmarin nan nafison, nafison kankana.

Me kakeci a wurin aiki? Idan naje wurin aiki, abinda nakeci bayan munje hutun awa ɗaya, yana zuwa, in dan sai snacks ne da ɗan abin sha haka na, na, na juice. Haka abin da nake ci kenan a wurin aiki. Bana bari naci dafaffen abinci nafison dan abince me mara nauyi.

Kana kunna tsaron baturi? Eh, ina kunna tsaron baturi sosai saboda inda nake ba ma yawan samun wutan lantarki sosai. So dole ta sa nake kunna tsaron baturi na saboda kada wayana ya ɗauke saboda idan wayana ya ɗauki, kwastomomina za su iya kira na ba su same ni a waya ba. Shiyasa nake yawan kunna tsaron, nake kunna tsaron baturi sabida batirin wayana ya, ya yi, ya yi dogon zango.

Ya ya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare ta abin hawa kamar ina hawa bus wani zubin in zanje wurare. Wani wuraren ma idan naga ba nisa ina amfani da ƙafana na yi tafiya zuwa wannan wuraren. Sannan wani zubin ina hawa taxi, wani zubin ma ina, ina, ina yawan tafiya a ƙafa zuwa wurare.

Yaushe kake farkawa kullum? A kullum ina farkawa da misalin ƙarfe biyar. Lokacin da muke fita sallan asuba shine lokacin da nake tashi. Idan kuma na koma barci bayan na dawo sallah, ina tashi ƙarfe bakwai na safe.

Menene ma fi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu ma fi muhimmanci a cikin abokantaka shi ne riƙe amana, taimakon juna, tausayin juna da kuma, da kuma komai da komai ya kasance ku na yi tare cikin abokantakanku. Ku riƙe amana da dai sauransu.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace sabida kowane aiki da kuke ake gani yana buƙatar tallace-tallace sabida manufar wannan aikin da kuke yi ya kai ma, ya kai ma kwastomominku saƙonni da dai sau.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya sosai a yanar gizo, sabida wata lokacin wasu kayayyakin da kake buƙata ba za ka same shi a kasuwa ba. Sabida haka sai dai ka siya a ta yanar gizo. Wanda kayan za a iya ce maka yana, yana chan China sai an kawo shi zuwa Najeriya. Sabida haka ina yawan siyan kaya sosai a yanar gizo. Wani lokacin ma kayan ya damfi sauƙi.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ina daidaita aiki da rayuwa ne ta fanni na cewa zan. Lokacin aiki daban da lokacin rayuwa daban. Don da cewa aikin ma yana cikin rayuwa, rayuwana amma ina ƙoƙarin kowanne in bashi muhimmanci sosai tun da, da aikin da rayuwan duka dai nawa ne. Zan yi amfani da wannan daman in yi abubuwa masu kyau.

Wani irin fim kake son kallo? Irin fim ɗin da nake son kallo shine fim wanda zai ƙara ƙayatar da ni da kuma taimako na wajen yanayin da zan tafiyar da rayuwa na. Da kuma fim ɗin da yake nuni akan yanayin da za ka tafiyar da kasuwancin ka da yanayin da za ka zauna da mutane da yanayin da za ka karanci halin mutane duka. Shine irin fim ɗin da nake son kallo.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa saboda ina da kwastomomi da dama waɗanda suke bani aiki. Wasu kuma sukan turo kuɗin su nema ta banki, basu iya sun zo ba da an gama musu aikin su, za a tura musu. Sannan kuma wasu kuma sukan zo muyi cinikin tare a nan kasuwa, muyi mu gama a basu kayansu su juya su wuce.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci sosai sabida tun ina yaro mama na ta koya mun dafa abinci. Sabida haka na iya dafa abinci sosai, abinci kala kala irin shinka, dafa shinkafa, wake, dafa doya, dafa taliya, dafa tuwo da soye-soye irin soya ƙwai, soya doya, soya dankali haka da dai sauran su. Na iya dafa abinci sosai kuma na ƙware sosai.

Kana fikicin tufafi? Eh, ina fikicin tufafi. Musamman tufafin da ya kasance na ɗinka shi kaftani ne. Ina ƙoƙarin yanda zan fikice shi.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya sosai, musamman lokacin da nake so na ɗan huta kaɗan. Zan kunna mataimakin, mataimakin murya wanda zai ɗan rage min wasu ayyukana. Na kira da dai wasu tambayoyi wanda muka riga muka tsara wannan mataimakin muryar ya ba da amsa.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki ta hanyar ɗa'a, da yi musu magana mai daɗi, da tallata musu wasu sababbin abubuwan da muka inganta a wurin aikinmu, sabida su abokan ciniki sune abokan da za su taimake sana'anka wajen zuwa ba ka aiki da sauransu na ciniki. Sabida ina musu magana mai daɗi, su abokan cinikin na ke nan.

Yaya kake gaishewa mutane? Ina gaishe wa mutane ne ta hanyar biyayya. Sabida inda na taso ba ka iya wucewa ba ka gaishe da mutane ba, irin manya wa'inda inda suka girme ka haka.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh ina zuwa aiki lokaci daidai sabida yanayin yanda a ka horasdamu akan cewa mu ringa zuwa aiki da wuri. Na riga na saba yana zuwa wurin aiki lokaci daidai.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni a aiki sau da dama, sabida yawancin ayukan mu, don mun yi, muna amfani da kafofin tura saƙonni wajen duba saƙonnin da aka turo mana da kuma muma saƙonnin da zamu tura na mai da magana.

Menene kake ji tsoro? Abubuwan da nake jin tsoro shine ina jin tsoron mutuwa, sannan ina jin tsoron asara, sannan ina jin tsoron kamuwa da rashin lafiya mai tsanani wanda zai hana ni tafiyar da ayyukana yadda suka kamata.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau ne inda na san mutane ba za su zo su wuce balantana su taka ba. Ina tofa miyau ne ko a magudanan ruwa ko kuma a gefe inda dai wani bazai ga miyon ya taka ko wani abu ba sabida yana yin ta.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota sosai sabida na je makarantan tuƙin koyan tuƙin mota kuma na i ƙware sosai. Tun ina ɗan shekara goma, sha takwas zuwa ashirin na iya tuƙin mota.